Wayata tana daidaita haske da kanta, abin da ya sa na sa ta auto don ta ringa daidaita haske da kanta. Ina amfani da ita a ko da yaushe. Akwai inda in naje nakan bukaci ba sai na ƙara haske da kaina ba, nakan so ta ƙara da kanta. Akwai inda in ina so na rage haske, ta kai rage haske da kanta. Wayana tana daidaita haske da kanta saboda ina amfani da eye care. Shi amfanin eye care a waya yana tantance protecting ne na kariya daga lafiyar idanuwa. In ya tantance wannan protecting na lafiyar kariya daga idanuwa, yana daidaita hasken wayanka da adadin screen backlight. Shi amfanin screen backlight yana da bada haske ne a lokutan da kake amfani da waya. Misali, ina amfani da waya, ina amfani da ita ina online, sai waya ta hasken tayi yawa. Kaga idona zai yi zafi, to sai na sa ta taringa daidaita haske saboda tsaramin ingancin lafiyan ido da aiki mai matuƙan morewa a online. Shi ya sa nake sa ta take daidaita hasken kanta. Abun da ya sa nake so wayana koyaushe tana ringa daidaita hasken kanta saboda ina da eye care wanda shi ne zai ringa tantance hasken da yake zuwa daga kwayan idanuwana. Saboda in hasken wayan ka yi cika yawa, a lokuta daban-daban idanuwan ka za su ringa canjawa daga launin da ka san su. In kai ƙa rege haske ka danna eye care protecting, yana ba ka kariya ne ta hanyar saisaita idanuwan ka izuwa screen. Saboda shi haske na waya akwai limit da yak-- akwai lokacin da in ya kai zai iya sa idonka ya ringa wani kala. To amma kana amfani da eye care, kana saita daidaita hasken wayarka ta ringa daidaitawa da kanta, to zai ringa ba ka daman samun aiki mai natsuwa da kwanciyar hankali a online. Saboda haske in ya cika yawa yana da matsala, kuma in ya kaɗan shi ma yana da matsala. Sai ka dinga sa hasken yana daidaita kanshi a kowane lokaci yana raguwa, yana ƙaruwa don samun nagartaccen aiki da wayarka. Abun da nake so ka gane, ita hasken waya abu ce wanda an ka sarrafa shi dole sai anyi amfani da shi. Saboda a yau in ba hasken waya, za ka je ka samu torchlight ne ka haska wayan ka? Ba zai yi ba. Saboda screen ɗin wayan ka ba zai haska ba saboda black screen ne. Amma dole sai ka yi amfani da haske na wayan ka. Kuma in kana so ka more wa wannan hasken na wayan ka, sai ka saita eye care, ba kuma ka zo ka saita bringing light a wanda shi ne zai ringa ba ka daman amfani da wayan ka yana saisaita maka haske a kowane lokaci da kuma kowane lokaci zai iya raguwa in hasken ya maka yawa. Eye care yana da wani abu mai kyau dangane da shi. Kaman mene? Kaman ace wayarka tana saita haskenta da kanta. In wayan ka na saita haskenta da kanta, kai kanka za ka fi more ma wannan waya taka. Don haka ya kamata mu ringa amfani da eye care don more nagartaccen amfani da waya mai kyau.

Mene ke yi farkon lokacin da na isa ofis? Lokacin da na isa ofis, ina fara yin sanitation, na share ko'ina da ko'ina kafin na fara aiki. Nakan fara dudduba mene muka tashi jiya muka bari, me kuma ya kamata mu yi a yanzu da zaran na fara aiki. Bayan na gama sanitation, na share ko'ina a ofis, na gyaggyara ko'ina, na zo na duba up the commit ɗin abubuwan da muka bashi a jiya a lokacin da muka tashi daga aiki. Sai na zo na ɗauko su, na kawo su a kusa da kwamfuta domin fara aiki. Na shigar da abubuwan da ban ƙara saba a jiya. Daga nan sai na zo na soma news ayyuka. In soma sababbin wasu ayyuka da kuma ya kasance na gama na jiya zan fara a yau. Shi ofis wani abu ne wanda da ka fito dole za ka fara yin sanitation, ka share ko'ina, ka goge ko'ina, ka dudduba duk meye ya kamata ka yi kafin ka fara yin komai a cikin. Da ka yi sanitation, ka goge komai, ka share komai, ka duba menene muke da shi, menene ba mu da shi, ka zo ka yi komai kafin ka fara aiki. Sabida kar sai ka fara aiki kuma ka ce za ka tashi ba abu ka za ko ba ku ji abu ka za ba. A'a, sai ka fara yin komai wanda ka san yana da amfani a today, a rana, a ranan. Sabida shine zai ba ka daman ka kammala duk abin da ka san kana da buƙata a ranan. Sai ka zo ka fara aiki a ofis. To, daga nan ka fara aiki a ofis, sai time ɗin tashin ka ya yi sai ka tashi. Da zaran lokacin da ka tashi, haka za ka wuce ka tafi gida. Da zarar ka riga ka tafi gida, night and morning, dadaddare zuwa safe sai ka fito da safe. Da ka fito da safe sai ka ƙara yin sanitation, ka wanke ko'ina, ka goge ko'ina kafin ka zo ka fara wani aiki. Sai ka ga jiya daga ina ka tsaya, yau kuma daga ina za ka tashi. A lokacin da ka zo ka soma tunanin ga daga inda na tsaya, ga daga inda zan tashi sai ka zo ka fara yin duk wani abu da ke da mahimmanci a ofis kafin ka fara aikin jama'a. In ka yi da abubuwan da yake da mahimmanci, bayan ka yi ready din shara, ka share ko'ina, office is ready, ka yi komai sai ka zo ka fara yin aiki a ofis. Haka za ka yi ta tayi a ofis ko da yaushe. In ka fito, ka dinga fara yin shara da sanitation da duba matsalolin ka na ofis ka magance su. Sabida in ka magance matsalolin nan shi zai ba ka dama da zai sa nan da nan ka zo ka fara yin aiki kana inganta ofis na ka. Ba zai yiwu ka bar ofis na ka da datti, babu shara kuma customers suna dinga zuwa ba. Dole sai ka tsaftace ofis din ka, ka share, ka yi duk abin da ke da mahimmanci. Sannan sai ka fara yin aiki a ofis. Shine wannan ofis ɗina, shine business life, shine business ɗin rayuwa na. Dole in inganta shi sosai sabida customers, sabida abokan cinikayya su dinga ziyarta na a ko da yaushe. Shine ofis wannan. In kana gyara ofis din ka, za ka riga ganin mutane da yawa a ko da yaushe.

Malamin da na fi so shine malami wanda yake da a yasan addini yake faɗin gaskiya, yake kamantawa, yake faɗin abun da Allah da manzon Allah suka ce. Yake, ah, hani da abun da Allah ya hana. Ba wanda zai ringa gayan, ah, gaskiya amma shi bai aikatawa ba. Shi ne malamin da na fi so. Malami na Allah za ka same shi a ko ina. Haka malami ma gurbatacce wanga bai da kyau za ka iya ganin shi a ko'ina. Malami kowa ana iya ce mai malami amma samun na Allah shine yake da wuya. Misali in aka tara malamai ashirin anan sai an yi da gaske za a sami malamai guda goma wanda suke nagari. To shine matsalar malamai. Amma malamin da ya fi gayen gaskiya, ya fi gayen abun da ya kamata shine malamin da na fi so a ko da yaushe. Sabida malamin da yake faɗin gaskiya shine abin so. Misali in kai malami ne to kai ma kana faɗin gaskiya? In kana faɗan gaskiya to ni na fi son ka da wani malamin da ban san wanene shi ba. Wannan shine malami. Abun da muke so mu fahimta a yau, malami suna suka tara. Wancan malam ne, wannan malam ne. Akwai mai promise, akwai wanda bai promise. Mai promise shine malami. Mai faɗin gaskiya shine malami. Mai tsoron Allah shine malami. Mai kyautatawa shine malami. Amma wanda yake gayin gaskiya da adalci amma shi ba ya yi, to wannan ba malami ba ne. Ni ba abin so ba ne a wurina. Wanda na fi so shi ne malami mai gaskiya. Kowa ne ne shi in ya kasance yana gaskiya, yana tsoran Allah ni ina son shi. Sabida gaskiya shine. Malami mai gaskiya shine malami. Duk taron malamai. In za ka tara malamai guda dubu ɗaya in ba su tsoron Allah duka ba na son su. Duk taron malamai. In za ka tara malamai guda dubu ɗaya in ba su tsoron Allah duka ba na son su. Guda dubu ɗaya da aka ba ka guda dubu ɗaya marasu kyau. Sai aka zo aka ba ka dubu ɗaya guda ɗaya mai kyau. Shin guda dubu ɗayan nan za ka kwasa marasu kyau ko guda ɗaya mai kyau? Za ka ɗauki guda ɗaya ne mai kyau. Tun ka ɗauki guda ɗaya nan mai kyau shine nagartacce. Sauran nan ko ka ɗauka ba za su fisshe ka ba. Ba za ka iya amfanuwa da su ba sabida su ba abin so ba ne. Sabida ba malamai ne masu nagarta ba wanda za su ƙara ɓatar da kai ne. Amma malami guda ɗaya mai gaskiya shine na fi so. Kowa, mada kowa yana son malami ne mai gaskiya. In aka ce malami yana da gaskiya shine malami. Duk girman malamin da bai da gaskiya to ba malami ba ne. Shi ya sa ni ke son malami mai gaskiya. Ko da yau a zo a ce gashi a ba ni kuɗi da yawa a ce in zaɓa malamin da ni ke so. Ba zan soma zaɓan malami ba. Sai nai musu interview na tabbatar da wanene nagartacce a ciki. In na tabbatar da waye nagartacce a ciki to ko da wanda ni ke so shine nagartacce ba za a ban kuɗi ba. Zan ɗauki wanda ba za a bani kuɗin ba nagartaccen domin shi na fi so. Shi ne malami. Sabida malamin da ba da gaskiya, malamin da bai da tsoron Allah, malamin da bai da kyautatawa wannan ba malami ba ne. Shi ya sa na fi son malami nagartacce, mai kyau, da tsoron Allah, mai kyautatawa da sanin ya kamata. Shi ne malami. Malamin da bai kyautatawa wannan kuma shi ba malami ba ne. Malamin da na fi so shine nagartaccen malami mai faɗin gaskiya, mai abun da ya kamata, mai faɗin Allah da manzon sa shi na fi so.

Ina kunna Bluetooth ko da yaushe. Ina kunna Bluetooth kullum. Ina kunna Bluetooth a lokacin da nake bukatan nishaɗi da jin daɗi. Bluetooth ya kasance wani abu ne wanda zaka sa kiɗa ko wa'azi ko tafsiri, duk abun da kake so na more rayuwa domin saurara. Misali, Bluetooth wata hanya ne na wireless da za ka yi amfani da waya ka yi connecting. Bluetooth yana da matuƙar amfani a duk abubuwan da ka ke yi. Bluetooth za ka yi connecting nashi ka sa kiɗa ko music, ka ringa al'amuranka a ko da yaushe cikin nishaɗi. Ina son Bluetooth sosai kuma ina amfani da Bluetooth. Ina amfani da Bluetooth na kunne da na tafi da gidanka da na kunne da wanda nake ejewa a ofis. Shi Bluetooth, anyi shi ne don samun sauƙi ga masu amfani da jin music. Misali, waya tana hannunka, bai yiwuwa kace ko da yaushe da waya za ka ringa jin music. Amma in ka kunna Bluetooth, za ka ji kiɗa a ko da yaushe. Daga nesa ma za ka yi connecting ka ji music. Shi Bluetooth wani abu ne da aka ƙirƙiro ta domin ya kasance kamar wireless. Wireless shine hanyar aika saƙon ce, aika saƙo ba tare da wani connecting na jonen waya ba, sai ta yi kamar yanar gizo ta iska. Za ka yi connecting ya kamo in numbers, zai kamo number, da ya kamo number ka yi connecting ka haɗa abun da kake so ka yi connecting da shi. Bluetooth yana da matuƙan daɗin amfani da shi. Shi ya sa nake amfani da Bluetooth dina a ko da yaushe. A gida ina amfani da Bluetooth, a ofis ma ina amfani da Bluetooth. A ko ina nakan yi amfani da Bluetooth dina domin hidiman yau da kullum. Shi Bluetooth wani abu ne wanda mutum yana so ya ringa amfani da shi don samun capacity na ƙarfin cajin wayan shi. Shi Bluetooth yana da wani sauƙin al'amari. Abu cajin da za ka ɓata a wayarka ba zai yiwu wayarka ka ɓata wannan cajin ba. In ka yi connecting da Bluetooth, za ka kunna a Bluetooth ka ji wannan abun da kake so ka saurara da wayanka. Shi ya sa nake son Bluetooth a ko da yaushe. Shi Bluetooth abu ne mai sauƙi a gurin wanda yake amfani da shi. Kuma Bluetooth abu ne mai daɗin amfani da shi a ko da yaushe. Shi ya sa bana wasa da connecting da Bluetooth. A ko da yaushe nakan kunna Bluetooth na sa SD card ko ne connecting da waya domin yin amfani da shi ko ne connecting da kwamfutana sabida samun sauƙin rayuwa. Shi ta hanya da yawa za ka iya sarrafa Bluetooth. Za ka yi amfani da Bluetooth da SD card, za ka yi amfani da Bluetooth da wireless, za ka yi amfani da Bluetooth da AUX, za ka yi amfani da Bluetooth da wayarka ta hannu domin jin music ko waƙa ko yabo ko ma me kake so ka saurara da shi, za ka ji voice nashi a jikin Bluetooth. Shi ya sa muke amfani da Bluetooth sosai a kowane lokaci. Yanzu haka Bluetooth ne a kusa da ni sabida na kasance ina amfani da shi a ko da yaushe. Shi ya sa nake amfani da Bluetooth dina ko da yaushe. Shi Bluetooth wani abu ne wanda ake amfani da shi a gida ko ofis ko a ko ina ma. Indai kana amfani da shi za ka ringa jin daɗin al'amuranka. Misali, inda ba za ka je sa waya a jikinka ba, za ka sa Bluetooth a kunne ka yi amfani da shi ko kuma ka yi connecting Bluetooth MP3 ka ije shi ka yi amfani da shi zai kawo maka nisan kiɗan shi har inda kake aikin ka. Amfanin Bluetooth ke nan. Shi ya sa a ko da yaushe nake amfani da Bluetooth a ko ina, a gida ko shop ko ofis ko a ina ma. Haka nake amfani da Bluetooth dina a ko da yaushe. Shi ya sa muke jin daɗin Bluetooth kullum sai na yi amfani da Bluetooth.

Nawa matashi kake amfani da su? Ina amfani da matashin da yawa, sabida ko da yaushe ni ina amfani da shi ne domin sabgogi na da more rayuwa na a duk lokacin da na bukata.

Ina yin harsashen lokacin bacci. Lallai, ko da yaushe ina yin harsashi a lokacin bacci. Lokacin bacci yana farawa daga ƙarfe tara zuwa ƙarfe goma. A lokacin da na kwanta, nakan tashi ƙarfe shida zuwa shida da rabi. Saboda na kasance ina kwanciya da wuri don na tashi da wuri. Misali, wanda ya riga ka kwanciya zai riga ka tashi. Shi yasa a ko da yaushe nakan iya harsashin lokacin bacci. Sabida shi bacci abu ne wanda lokacin da ka saba yin shi, shi lokacin za ka yi. In ba ka yi shi a lokacin da ka saba yi ba, tabbas wata rana zai ba ka matsala. Shi yasa nakan yi harsashen duk lokacin bacci na idan ya yi, nakan kwanta. Bana tsayawa jira, bana tsayawa yin wani abu. Harsashi a lokacin bacci wani dama ne da kowane mutum yake samu a rayuwarsa. Saboda amfani ake da shi wurin kwanciya kuma a tashi da wuri. Shi yasa nakan yi harsashen lokacin da nake bacci. Sabida in lokacin da nake bacci ya yi ban samu na yi ba, zan fara jin bacci na so ya tafi da ni. Shi yasa na kasance ina amfani da shi a kowane lokaci. Lokacin nan in ya yi ina harsashin lokacin, zan ma fara jin alaman bacci ya zo gare ni. Shi yasa na kasance ko da yaushe da lokacin yin bacci na ya yi, nakan iya yin harsashen lokutan nan. Shi yasa bana wasa da yin bacci da lokacin ya yi da na yi harsashe a lokacin da zan yi, ina yi zan ji baccin ya tafi da ni. A lokacin da nayi baccin ina tashi zan ji daɗi. Shi yasa nake harsashe sosai a lokuta daban daban na yin bacci. Shi yasa bana wasa da yin bacci in lokacin yi ya yi. Ina fara yin bacci na ne daga tara zuwa goma, na tashi shida zuwa shida da rabi. Shi yasa nake ko da yaushe a cikin tsari da lafiya sosai. Lokacin yin bacci in ya zo mutum bai samu ya yi ba to harsashen nan da ake yi na lokacin yin bacci zai zo mutum ya ji wani iri kamar bacci na so ya kama shi yana tafiya. Shi yasa a yayin harsashin lokacin bacci bana yin wasa da lokacin. Ko me nake yi, nakan dakata sai Allah ya kai mu safe sai na je nayi bacci na kwanta. In lokacin tashi ya yi sai na tashi na ci gaba da sabgogi na. Shi yasa nake jin daɗi a lokutan da nake yin bacci na hankali na a kwance. Shine wannan kaɗan daga cikin harsashena a lokacin yin bacci. Shi yasa bana wasa ko kaɗan da lokaci harsashen yin bacci ya yi. Bana wasa zan yi bacci na sosai har na ji daɗina na tashi. Wannan shine lokacin bacci na in tashi cikin ƙoshi lafiya.

Ina ƙetara ƙafafu lokacin zama. Sabida abun da ya sa nake ƙetare ƙafafu lokacin zama sabida ai ƙafafuwa na ba rodi ba ne. Dole sai na ƙetare su a lokacin da zan zauna sannan na sami dagar taccen zama. Sabida duk wanda zai zauna cikin kwanciyar hankali sai ya ƙetare ƙafafuwan sa sannan zai zauna ya yi marurin da zai yi. Tunda ai ƙafafun mutum ai ba sakago ba ne, shi ya sa nake ƙetare ƙafafuwa na a duk lokacin da na bukaci zama. Sabida abun da ya sa nake son na ringa zama sabida duk tsayuwan da nayi akwai lokutan da nakan bukaci na huta. In zan huta ba a tsaye ne nake zama ba dole sai na ƙetare ƙafafuwa na ya yin zama. Wannan shi ne kaɗan daga cikin jawabi a kan zama in mutum zai yi. Dole ba zai je da ƙafan shi a miƙe ba ya ce zai zauna. Dole sai ya ƙetare ƙafafuwanshi sannan zai samu ya zauna. A lokacin da ya zauna, har kwanciya ma zai iya yi a yakin da ya zauna. Amma dole sai mutum ya ƙetare ƙafafuwanshi a lokacin da zai samu lewar nan zama.

Ina iya tafiyan nesa da ƙafafuwa na. Misali a lokacin da nike teenage nike shekara goma, ina tafiya kilomita ashirin da ƙafafuwa na. Lokacin da nike shekara goma sha biyu ina iya tafiyan kilomita sha bakwai da ƙafa na. A lokacin da nike shekara sha biyar ina iya tafiyan kilomita ashirin da biyar. A lokacin da nike da shekara ashirin ina iya tafiyan kilomita ashirin da biyu, ashirin da uku. Sabida a ko da yaushe kana da girma ne, shekarun ka na daɗa tafiya, ƙarfin ka na daɗa raguwa. Shi yasa na kasance ina son tafiya da ƙafa sabida lokacin da na tsufa zai kasance ban jin wuyan ƙafafuwa na sabida na riga na saba tun a baya. Shi yasa na zaɓi zuwa wasu gurare masu nisa a ƙafa. Wani zubin nakan tashi da kai na ne tattaki naje na taka naga kilomita nawa nakan iya samu a lokacin da nike tafiya. A lokacin da nike tafiya nakan ƙetare gurare da yawa in nayi kilomita biyu nakan tsaya na duba kilomita nawa nayi. In ne tafiyan kilomita biyar nakan duba kilomita nawa nayi. Han ne kilomita ashirin da ɗaya da biyu. A lokutan da nike wannan tafiya, a'a ba ina tsiyawa in huta bane sai na san da ce wan ina tafiya ne salim alim har in je inda zanje in kuma dawo. In ne tafiyan kilomita ashirin da biyu naje inda naje na huta na awa uku nakan ƙare tafiyan kilomita ashirin da biyu. A lokacin da na dawo in aka haɗa kilomita arba'in da huɗu in ne hutun awa uku na dawo na ƙare hutun awa uku yakan zama kilomita hamsin daidai kenan a inda naje da inda na dawo da dawowa na na huta sannan nazo na fara aikin da zanyi. Lallai na san ina tafiyan ƙafa sosai sosai sabida na samu taimakon ubangiji wurin yin tafiyan ƙafa. Shi yasa ko da yaushe nike tafiyan ƙafa a kowace rana ina samu na samu ƙwarin ƙafafuwa na da inganci. Ina tafiyan ƙafa ne sabida yau da gobe. Shi yasa za kaga ko da yaushe wanda yake tafiya a ƙafa za kaga yanayin lafiyar sa da yanayin lafiyan wanda bai tafiya a ƙafa ba ɗaya bane. Wanda yake tafiya a ƙafa yake tafiyan kilomita ashirin da uku, ashirin da biyu, ashirin da biyar za kaga cewan yanayin ƙarfinsa da lafiyar sa da wanda yake hawa private abin hawa za kaga lafiyan su ba ɗaya bane sabida shi ya riga ya saba gwagwarmayan tafiya a ƙafa. Shi kuma ya saba tafiya a abin hawa to shi yasa lafiyan su bai kasance wa ɗaya. Shi yasa ake amfani da ƙafafuwa na wurin cin bururuka na da manufa na a ko da yaushe. Na kasance ina so ina yin tafiya a ƙafafuwa na. Shi yasa nike tafiya na ko da yaushe. Ƙaramin tafiya ba ban sashi a lissafi sabida na riga na saba babban tafiya wanda nakan yi nisa sosai. Duk inda zan je nakan ga in dai bai kai kilomita goma ba nakan ji shi kaman ba anguwa zan je ba. Shi yasa nike tafiya duk inda nike so ban jin ma kaman naje wani guri. Shi yasa za ka gani ko da yaushe kwatakkwar-kwatakkwar da lafiya na sabida na saba tafiya a ƙafafuwa na. Shi yasa bana wasa da ƙafafuwa na da lafiya na da lafiyan su sabida su ne jari na. Allah ya daɗe sare mun lafiyan ƙafafuwa na. Su ne suke bani daman yin tafiya masu nisan gaske in je duk inda nike so naje na dawo. A lokacin da naje inda naje da nisan tafiyan da nayi nakan ji daɗi.

Na kasance, ina son kallon ka-- sosai a kowane lokaci. Ina kallon American film da Indian film, ina kallon Hausa film. Ina kallon Nigerian film, a Hausance, Zan iya cewa, ina kallon American film da Indian film, da Hollywood, da Kannywood, da Nollywood. Abun da ya sa nake kallon su, sabida sun kasance, ina samun nishaɗi sosai a kallon. Shi ya sa koda yaushe, nake kallon irin fim ɗin da nake so. Ina son kallon fim a ko da yaushe, amma na fi kallon Hausa fim, sabida Hausa fim, ina samun nishaɗi sosai a ciki. Shi ya sa ko da yaushe, bana wasa da kallon Hausa fim. Shi ya sa na kasance, ko da yaushe, in anyi fim ɗin Hausa, ina yin downloading ɗin shi, da Indian fim, amma na fi kallon Hausa. Na fi son Hausa fim, sabida Hausa fim, yana da daɗin kallo. Da kuma Indian fim, sai Nigerian fim, amma na fi kallon Hausa, sabida ina kallon shi, ina jin daɗi a ko da yaushe. Da Nigerian fim, ina kallon Nigerian fim, a ko da yaushe, sabida, shine muke ce ma Nollywood. Shi fim ne wanda yana samun nishaɗi sosai a ciki. Shi ya sa nike kallo. Fina-finan nan, suna, abin nan tace abubuwa da yawa, masu inganci wanda za ka ɗauka ka ga ya zama kaman darasi. Kaman za ka ga ya yi amfani. Za ka ga wani abun da ake yi a zahiri, shi ake yi, ake yi a fim ɗin, Shi ake yi a zahiri sabida ya kasance, abun da ake yi a zahiri ne ƴan fim ɗin suke kwatantawa. Shi ya sa nake son yin kallo kowane lokaci. Ina son kallon fim ɗin da ya fi burge ni, ko ya fi bani nishaɗi, ko na fi so. Shi ya sa ko da yaushe, na kan je na yi downloading ɗin fims ɗin da nike so na kalla. Ina kallon Hausa, ina kallon India, ina kallon Nigerian fim, amma na fi son Hausa fim. Shi ya sa a ko da yaushe, nike kallon Hausa fim, da India da Nigerian fim. Ba ni ma kaɗai ba, kowa ma yana so ya ringa kallon abin da ya ga ya fi so. Shi ya sa ko da yaushe, in ina kallo na kan ji nishaɗi, na kan ji farin ciki, sabida ya kasance cewa, kallon nan da nake yi shi yake sa nake more rayuwa na ta hanyar jin wannan kallo. Ta hanyar yin wannan kallon, ya kan sa naji daɗi, na ringa jin sosai ya burge ni. Shi ya sa nake son yin kallo kowane lokaci. In na sa Hausa fim, shi ma yana burge ni. In na sa India fim, ina jin daɗi. In na sa Nollywood, yana ƙara mun shauƙin jin-- ina jin daɗi da walwala. Shi ya sa nake son fina-finai masu kyau, don ringa jin daɗin rayuwa na. Shi ya sa bani son damuwa. Nake kallon fim ɗin da nake so a kowane lokaci. Shi ya sa bana wasa da kallon fim. Shi fim sun ƙirƙire shi ne domin ya kasance kaman mirror of life. Mu ana so ya kasance kaman mudubi ne, na tarihiya ko na duba rayuwan baya. A lokacin da kake kallo, ka sami kallon da kake so, Za ka ringa tuna tashoshi da ka kalla na bayan rayuwan ku. Shi ya sa nake son yin kallo a ko da yaushe. Bana wasa, sai na yi kallo. Ko da yaushe ina kallon Hausa fim in ya fi burge ni. Shi ya sa nake son Hausa da kuma in na tashi wani zubin, na haɗawa da Indian fim da Nigerian fim, a ko da yaushe. Shi ya sa nake jin daɗin more kallon fina-finai ɗina, shi ya sa.

Ina son zama kusa da taga. Abin da ya sa nake son zama kusa da taga sabida samun iska da haske da zan ringa gani a koda yaushe. Shi taga an samo shi ne tun lokacin iyayenmu da kakanninmu. A lokutan da suke amfani da shi, suna amfani da shi ne domin ganin haske, domin ganin iska yana zuwa inda suke. Shi ya sa nake son zama kusa da taga sabida ina iya gano kowane irin haske. Ko wane gida akwai taga kuma ko wane gida mai ɗakin yakan so ya kwanta a kusa da taga sabida muhimmancin taga a gurin mai gida ko mai ɗaki. Shi taga yana da amfani a ko ina. Kana amfani da taga mai kyau, zaka ringa jin iska, za kuma ka ringa ganin haske sabida tun zamanin iyaye da kakanni ya kasance taga abu ne wanda ake yin shi tun lokacin jahiliyya har izuwa yanzu. A lokutan nan da muke cike har yanzu, ba gidan da zaka je ka ga an yi ba tare da kaga an yi taga ba. Duk gidan da kaga an yi, an gina ɗakuna, dole sai kaga taga a wannan ɗakin sabida ɗaki ba zai yiwu ba in ba taga. Shi ya sa nake zama a kusa da taga domin samun haske da samun iska da ganin haske mai kyau. Shi ya sa nake amfani da taga koda yaushe. Ina amfani da taga a gida. Ina amfani da taga a ofis ɗina sabida samun iska da haske sosai. Ko AC ka kunna a yau, yana so yaga hasken taga, inda iskan da ke shigowa da taga zai bugi AC, ya ringa juyawa da iska mai daɗi. A lokacin da ka buɗe taga, yana dukan fanka ko AC a lokacin zai ringa ba da iska mai kyau, mai sanyi. A lokacin da ka kulle taga, in ka kunna AC, ba zai ringa baka iska mai daɗi da kake so ba. Haka shi ma fanka ba zai baka iska mai daɗi da kake so ba har sai ya kasance ka kunna taga. Shi ya sa nake kwanciya kusa da taga, nana samun iska. Ina samun haske sosai a kusa da taga. Shi ya sa ko da yaushe inna kwanta a kusa da taga. Ina jin daɗi sosai. Bana jin bacci mara daɗi, sai dai in yi bacci mai daɗi sabida ina kusa da taga. Shi ya sa nake amfani da taga a ko da yaushe. Duk inda na yi amfani da taga, ina jin daɗi.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Tabbas aikina abokin rayuwana ne. A lokacin da nake rayuwa ina da buƙatar na yi aiki. Aiki yana taimaka min sosai a rayuwana saboda rayuwana yana da mahimmanci ne in ina aiki ba ina zaman banza ba. Shi ya sa nake daidaita aiki da rayuwana saboda in na zauna ina ban aiki ina rayuwa, rayuwan ba zai mun daɗi ba saboda bana aiki. Shi ya sa nakan ba rayuwana mahimmanci sosai kuma ita ma aiki nakan ba ta mahimmanci sosai saboda kowanne da matsayin shi kuma kowanne abokan juna ne. Shi ya sa nake son yin aiki sosai tukuru. Shi aiki ya kasance ma duk wani me wanda yake numfashi yake rayuwa. Ya kasance yana yin aiki kowane iri ne don samu rayuwarshi ya inganta. Misali, rayuwa bai tafiya ba aiki, aiki bai tafiya ba rayuwa. Duk wani da ka gani a duniyan nan yana amfani ne a hanyar yin aikinsa don more rayuwan shi. Kuma rayuwa tana inganci ne in an haɗa da aiki. Don more rayuwan ka in ba ka da wani aiki da kake yi, rayuwan nan ba ka more mai. Shi ya sa koyaushe nake ingancin aikina kuma ina ingancin rayuwana saboda dukkaninsu abokanan juna ne kuma dukkaninsu abin so ne. Shi ya sa bana barin ɗaya, bana ɗaukan ɗaya in bar ɗaya. Dukansu ina so, dukansu kuma ina amfani da su ta hanyoyi da yawa. Shi ya sa duk abin da zan yi a rayuwana sai na fara yin aiki sosai.

Ina yin addu'a kullum sabida addu'a shine makamina, addu'a shine takobin muminina, addu'a shine nike tinkarin duk abun da nike tinkara sabida addu'a ya kasance addu'a ul saife ul mumini addu'a si ma.

Yadda nake magance damuwa aiki, nakan bi hanyoyi kala kala ne domin samun natsuwa da wanda yake cikin damuwa aikin. Misali, shi damuwa wani abu ne wanda in baka tsaya kai saving din shi ba, yakan kara yawa ne a koda yaushe. Yadda nike magance da, magance damuwa a aiki, a lokacin da damuwan yazo nakan yi saving din shi ba tare da manaja ya san me ke faruwa ba. A ayukan mu na ofis, na yau da kullum, nakan yi kokarin kyautata wa kowa domin gudun samun damuwa. In kuma damuwan ya zo babu yanda za'a yi, nakan yi kokari na yi saving din shi kafin manaja ya sani. Ina magance shi ta hanyar sulhu ne da lalama da ban lallashi. Misali, "ni ne ban kyauta maka ba, zan bi hanyoyin da zan bi mu sulhunta, kai ne baka kyauta min ba har in ka fahimci kuskurenka, zamu yi sulhu mu daidaita ba tare da kowa ya san me ke faruwa ba har damuwa ta je gaba." Tsakanin ni da wanda yake cikin damuwa za mu yi sebilin. In hakan bai faru ba, ni da kaina zan neme shi mu yi saving din damuwan. In kuma bai neme ni ba, ni zan neme shi saboda magance shi kar ya girmama. Har duk hanyar da nike bi na magance damuwa a kodayaushe. Wasu sukan bi hanyar magance damuwa ta hanyar tashin hankali da rigingimu daga bisani. Dole za'a zo a dawo hanya ta sulhu, hakan bai da wani amfani. Indai sai an yi tashin hankali, za'a dawo a daidaita. Misali, damuwa ta yi yawa har ta kai ma wasuku sun ji, wasu sun kara ji. Ko da kun yi saving din damuwan nan, akwai waɗanda da yawa suna sauraron ku don su ji me kuka tattauna, ya akai saving din, ya akai magance wannan damuwan. To in kuka magance shi kafin kowa ya ji, to ku za ku riga riban hakan domin ba wanda ya san me yake faruwa. Shi ne hanyar da nike bi don magance damuwa. Amma hanyoyi ta faɗa ko rigima to ko da an magance damuwan nan-

Ina kake tofa miyau? Ina tofa miyau guri da ya kasance bai da tsabta. Misali, ina samun kebantaccen gurin da ya kasance babu wanda zai kai ya komo. Ina samun guri ne wanda ya kasance kaman a ce dustbin ko bayi ko a inda dai wani ba zai zo ya gani ko ya ji ranshi ya ɓaci ba. Hanyoyin da nake bi wurin zubar da miyau ke nan. Misali, akwai waƴanda da da yawa za ka ga sun zuba a ko'ina. Wasu zasu iya zubawa a inda suke lalurinsu da ma'amalolinsu na yau da kullum. To, hakan kuma ba daidai ba ne. Shi ina zaɓa na zaɓa guri keɓantacce inda babu wanda zai gani balle ya ji ransa bai mai daɗi ba. Ta nan guraren ne na kan samu na zubar da miyau.